Ƙwarai kuwa ina shan madara. Ba don kome ba saboda tana gamsar da ni kuma tana shani nishaɗi. Na farko dai ina shan nono wanda ya fito daga riga kai tsaye sannan kuma ina shan wanda aka sarrafa wanda ake ce ma yogurt. Shi ma kuma a kowane irin bangare ko kuma kowane irin yanayi aka sarrafa shi. Bayan nan kuma ina shan garin madara wanda ita kuma zaka buɗe bakinka ka barbaɗa abunka cikin jin daɗi da nishaɗi ka amfana.

To nakan ƙetare ƙafafu lokacin zama amma ba haka ake so ba. Saboda duk lokacin da zai zama mutane na zaune kana ƙetara su to babu daɗi. Sai dai in ya zama dole, to idan ya zama dolan sai a yi amma dai in so samu ne bai kamata a ƙetaren ba kamata yayi ace a naɗa ƙafafu a kaifi maka bi ka wuce amma ƙetare mutum bai da daɗi.

To, shi gaishe da mutane ya danganta da yadda ka samu mutum da kuma irin mutumin da ka taddada. Todan haka ni yaro babba da wanda yake na girmeshi da wanda ya girmeni. Ko wanne ina gaishe da shi dai dai da girman da Allah ya bashi. Ko wanne ina girmamashi ina kuma gaishe shi. Gaisuwa ta girmamawa. Wannan ya yana nuna cewa ban rena kowa ba kuma ba zan so in ga ana rena mutane ba. Gaisuwa tana da matuƙar muhimmanci a al'umma. Idan ka ga mutum ka gaishe shi domin shi ma ya gaishe ka.

Ƙwarai dagaske aini Bluetooth dina ma kullum a kunne yake. Bana kashe Bluetooth dina sai Bluetooth dina sai in in bisa kuskure ko kuma zan yi wani abu wanda ya shafi sai an kashe Bluetooth ɗin. Amma ni ko da yaushe Bluetooth dina a kunne yake saboda ina amfanin nika da shi iri daban daban wanda suke ja lallai sai na kunna shi ko kuma na barshi a kunne. Ba wai dole bane amma dai ra'ayina ne ya sa nake yin haka.

To, uh, gaskiya na fi amfani da hagu wajen ɗaukar abu mai nauyi. Amma wajen rubutu ina amfani da hannun dama. Kuma wasu ayyuka, a, na yau da kullum ina amfani da dama. Amma daidai abin da ya zama wani abu mai nauyi za a ɗauka to nakan yi amfani da hagu. Saboda haka zan iya cewa na fi amfani da hannun hagu wajen, wajen yin abubuwa na yau da kullum.

Aƙalla a cikin awa ashirin da huɗu na yini ko na kwana, ina iya ɗaukar kamar awa goma, sha ɗaya ko sha biyu tare da wayata. Saboda mafi yawancin abubuwan da nake yi ko na aikina ma ina amfani da wan wajen gudanar da ayyukan. To dan haka ita wayar ta zama kamar ƙawata a ko da yaushe.

Ƙwarai kuwa, ƙwarai kuwa. Ai ni Allah ya taimake ni na zama cikin mutane wanda suke da saurin rubutu. To dai abin da zan yi in dai rubutu ne, to za a ga na yi shi da sauri cikin ƙanƙanin lokaci ko min yawansa. Don haka rubutu abokina ne bai damu na, ba ni da matsala da shi. Ina yin shi sosai, ina da saurin rubutu.

Ba na son abinci mai yaji. Na fi son abinci wanda yake daidai da daidai. Saboda shi yaji yana da yana damun mutane a kirji. Haka a baki musamman idan ya zama abincin da zafi. Amma dai wasu suna so amma dai ni ba na so. Na fi son in ji shi a tsaka-tsaki. Shi bai dame ni ba kuma shi ba zai hana ni in ci abinci na ba.

A wayar da nake amfani da ita waya ta Android ce kuma ina jin daɗinta sosai. Hakan ne ma ya sa na kasa canza wa na kamfanin Oppo Reno 7. Toh wannan waya ina jin daɗinta amma yanzu na fara tunanin in je sama in upgrading zuwa Reno 14 dan na ga Reno 14 ɗin ta yi kyau kuma tana da facilities, tana da abubuwa waɗanda suka fi na Reno 7. Toh don haka ina ganin zan ɗanyi hau sama kaɗan.

Sosai kuwa, sosai kuwa. Wannan shine kamar a turanci ake cewa division of labor. Don haka dole ka raba ayyukan ga ƙananan abokan aikinka ko kuma in ce abokan aikinka domin shi ne zai ba da dama aikin ya tafi daidai yadda ake so. So a matsayina na wanda ke kula da ɓangaren zartarwa ko gudanarwa administration, so dole ya zama ina rarraba aikin ga abokan aikina domin mu kammala shi yadda ya kamata kuma cikin walwala da jin daɗi.

Eh to gaskiya zan iya cewa muna amfani da ruwan rijiya ma'ana bana ƙyamar ruwan rijiya amma dai a inda nake rayuwa na babu ma rijiyar. Daga ruwan da muke amfani da shi ruwan borehole ne wato ruwan tuƙa tuƙa sai kuma ruwan famfo wanda yake zuwa daga hukumar ruwa ta jahar Kaduna. So dan haka sai kuma ruwan saye wanda muke saye wanda ah kaman bottle water wanda zaka je shago ko kanti ka saya ka kawo gida ka rinƙa sha. So wannan ya sa bana amfani da ruwan rijiya sannan kuma a lokaci guda ko da wanki ne ko wanke mota wanda dai wani aiki wanda zai sa kayi amfani da ruwa mai yawa to zaka koma kayi amfani da wannan ruwan ne na famfo ko kuma ruwan borehole wato ah don amfanin wanke mota ɗin ko.

In dai ana maganan nama ne, to nama guda biyu ne. Naman kaza saboda yana da taushi, yana da nagarta kuma yana gina jiki. Sannan nama mafi daɗi shine naman rago. Naman ragon kuma ai mashi gashi. Aka gasa naman rago ya gasu ya sha wuta. To wannan naman ya fi kowane nama daɗi.

A shi ingancin aiki ai yana tabbutuwa ne ta hanyar juriya, daggewa, kuzarinka da kuma himmarka wajen yin aikin. So duk lokacin da ya zama ka haɗa wa'annan abubuwan to zahaka kana yin aikinka cikin inganci da mutunci da nagarta. So dan haka wa'annan abubuwan ko da yaushe su na sa a zuciyata su na sa a gaba kuma a karkashinsu nake gudanar da ayyukana na yau da kullum.

A ita ƙungiya ko kuma aikin hada ka misali idan ka ɗauki ofis za a ga dama ba kai kaɗai ba ne. So za a gaya za ku yi aiki sai kun fahimci juna, sai kuna girmama juna, kuna tuntuɓar juna a abubuwa. Haka kuma idan ka zo kaman fim da nake yi, shi ma dole za ka ga aiki ne na haɗaka. Haka kuma ita ma waƙa za ka ga aiki ne na haɗaka. Akwai producer, akwai kaza, akwai kaza wanda kowa na aikin shi don ganin an iya samun abin da ake so a samu.

Eh, waya ta na daidaita haske da kanta. Amma wani lokacin kuma ni da kai na nake cirewa saboda in sa shi daidai yadda nike so. Saboda wani lokacin zaka ga ta daidaita din amma sai ka ga ni kuma ya mun haske ko kuma ta daidaita din ni kuma ka gaya mun duhu. So amma dai lallai waya ta na daidaita haske da kanta.

A'a ai fensir na yara ne amma alƙalami wato biro ai shi ne na manya so dan haka ko da yaushe biro zaka ganshi a hannuna ina aiki da shi. Amma fensir ai sai yara yan, yan firamari yan ƙanana amma shi ɗumma fensir ɗin akwai lokacin da yake amfani, lokacin da kake jan layi akan wasu abubuwa da kake karatu a kansu ko kake dubawa da suka shafi aiki.

A lokacin hutu ina shaƙatawa ne ta hanyoyi daban-daban. Na farko dai, yama hutun ya zo min, a da kuma yanayi na irin abin da ke aljihuna na kuɗi da makamantansu. So amma anan garin Kaduna akwai wurare irin su Murtala Square, irin su Galaxy, akwai Galaxy Mall, akwai irin su De Luna. Duka dai ga wuraren shaƙatawa nan. Ko wanne nakan wanka in shirya natafi don shaƙatawa a wurinsa. Ya danganta da yanayin yadda abun ya zo min.

To application na saƙonni suna nan da yawa kuma ina amfani da su da yawa. Ya danganta da irin saƙon da nake so in aika ko da irin saƙon da nake so in yi amfani da shi dominsa. So dan haka application suna nan cike da waya kala, kala, kala sai wanda ka zo kayi amfani da shi.

To ya danganta da lokaci da yanayin ƙura. Kamar yanzu da muke lokacin sanyi, ko yaya kaɗan abar abu iska ta buga shi yanzu za ka ga abu yayi ƙura. Ko window ne ko ƙofa ka bari a buɗe iska na kaɗawa yanzu za ka gan ƙura ta shiga. Don haka a ya danganta da yanayin amma akalla za ka iya share wasu uku, wasu huɗu har zuwa sau biyar ma.

Sosai kuwa. A yanzu yadda zamanin ya zo, kusan kana son ka zauna lafiya ya zama wayarka za ka iya komai da ita. Za ka iya biyan kuɗi da yawa ta waya, za ka iya komai na biyan buƙata tunda kusan komai ya koma a waya. Saboda haka ni ina iya biyan kuɗi daga wayata kuma ana iya biya na.

Eh ƙwarai ina yi saboda rufe baki lokacin hamma yana da mahimmanci. Eh ƙwarai ina yi saboda rufe baki lokacin hamma yana da mahimmanci. Ko ba don iskar da kake fitarwa ba ko don gudun kada wani abu ya zo ya fada a cikin bakin naka. Kuma kai baka cutu ba.

A'a, ni teburi na babban tebur ne faffaɗa kuma yana iya ɗaukar kusan dukkan takaddu na har da kwamfiyuta ta. Kusan kwamfiyuta guda biyu, ina da desktop sannan ina da laptop kuma duk suna hawa kan teburi na don gudanar da aiki. Sannan da littattafai da dukkan fayil fayil dina suna zama a kan teburi na.